Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta saboda nakan haɗa ita gawayi. Na haɗa da ledoji sannan sai in kunna wuta. Ina kunna wuta sosai saboda wani sa'in ma na kan yi girki da kaina.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? Ina son shinkafa da wake, yakan sa na jin daɗi sosai musamman ma idan aka ce mai da yaji ne. Kai abin ba daɗi sannan sai a yanka kokomba da kabiji da latas, sai ka ji abun, abun ban sha'awa.

Ana sabunta shirye-shiryen kwamfuta? Eh, ina sabunta su wani sa'in saboda idan bana sabuntawa za su zama tsohon yayi. Don haka nake sabunta su da wanda suka fito na zamani saboda na yi upgrade ɗin ta.

Wane malami kake fi so? Malamin da na fi so shi ne Malam Aminu Daurawa saboda ina jin karatuttukan shi.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Hmm, idan na ga yaro na kan tuna abubuwa masu yawa musamman lokacin da nima nake kuruciya nake yaro. Mukan yi wasa musamman idan aka ce ba makaranta mu kan buga ƙwallo. Mukan je wajen maƙotan mu mu buga ƙwallo muyi wasa sosai.

Sau nawa kake kallon mudubi? Na kalli, kalli mudubi sau ɗaya wani sa'in sau biyu a rana. Saboda ba kasafai na cika kallon mudubi ba. Hmm, saboda da safe idan na tashi nakan kalli mudubi amma daga nan wani sa'in bazan ƙara kallo ba. Sai dai kuma idan ina buƙatar haka amma sau ɗaya sau biyu nake kallo a rana.

Ina kake son ziyarta? Alhamdulillah, ina son ziyartar ɗakin Ka'aba saboda kullum burina ke nan. Hankalina duka yana wajen. Yanzu da za a bani zaɓi ace ina nake so a kai ni a wannan lokacin, to ba inda zan zaɓa inda ya wuce nan. Saboda nan hankalina ya kwanta. Ina son ziyartar wajen sosai.

Wayarka na cika ajiya? Hmm, to bana cewa amma nakan ajiye abubuwa. To amma ban cika, ban cika ajiye abubuwa sosai a cikin ta ba saboda ban kasafai nake ajiya a cikin waya ba amma tana da ƙwaƙwalwa sosai, ta kan ajiye abubuwa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Eh, nakan ajiye takardun aiki ne ah cikin jaka, saboda mafiyawanci aikina ba mana takardu bane. Amma idan hakan ya faru, nakan ajiye su a cikin jaka. Hm, yanda nake ajiye takardun aikina ke nan.

Kana kallon inuwar ka? Eh, ina kallon inuwata musamman ma idan na shiga wajenda ban san gabas ba, ban san yamma ba to nakan yi amfani da inuwata saboda ta gano mun a ina ne gabas kuma wace hanya ya kamata na bi. To nakan yi amfani da inuwata idan na kalla.

Kana iya rera waƙa? A'a, ni ba mawaƙi bane. Hasalima, idan ka ji murya ta kasan ba ta yi kama da ta mawaƙa ba. Ni dai bar ni da 'yan karance-karance na. Su kawai na iya amma rera waƙa ba nawa bane saboda ban taɓa gwada ba. Balantana in san cewa zan iya rera wa ko ba zan iya ba.